Gaskiya ba zan iya faɗa daidai ruwan da nake sha a kullum ba, Wata rana, ina iya shan ruwan leda kamar guda huɗu a rana, wata rana kuma ina iya shan ruwan leda kamar guda shida a rana. To dai babu tabbacaccen lamba nawa wanda nake sha a rana. Sai dai wata rana, in har akwai zafi, to kagan ya zaman dole ne, zan sha ruwa da yawa. In har kuma akwai sanyi kamar yanzu, to zai yima daga safe har yamma baran sha ruwan leda yafi guda uku ba, amma lokacin zafi kamar a garin da nake zama, in har ba ka sha ruwa da yawa ba, gaskiya fitsarin rana ma zai kama ka. Saboda haka irin wancan lokacin, to mutum ma zai iya sha ruwan leda, har guda takwas a rana. Domin fisarin ranan ya taɓa kamani, na je banɗaki zan yi fitsari, haka kawai fisarin yana fita da zafi. Wata rana ma in bakayi hankali ba, har da jini ma zai yana fita. Dun abun nan ne ya sa aka ce to muna shan ruwa da yawa, muna shan ruwa da yawa, kuma akwai wutan lantarki anan, saboda haka, ana sayar da ruwa mai sanyi. Wasu ma a ɗakunansu, suna da firiji, sai su sa ruwa yayi sanyi. To hakan shan ruwan sanyi kuma bai da wahala. To, wata rana dai ace dai uku ko shida, amma dai kamar guda biyar a rana dai shine ruwan ledan da nake sha. Amma dai yanda na faɗa, yana dangantaka da zafi ko inna gaji, ko kuwa na fita wurin aiki ko kuwa ina zama ne kawai a gida.

Gaskiya ni bana son cin abincin titi. Yanda mamanmu ta girmar damu a gida shine kar muna cin abinci a titi. Kuma a gidanmu mun girma gaskiya da gata. Za a muna wanka, a sa mana abinci a kula mu tafi makaranta in mun dawo kuma akwai abinci a gida. Saboda haka gaskiya ba mu saba cin abincin titi ba. Amma na mutum ya zo ya ɗan girma kaɗan, ya zai fara tafiya. Mun ji mun je babban makaranta to daga lokacin ne za a ce muka fara cin abincin titi. Amma har da hakan ma gaskiya ba mu saba cin abincin titi ba. Sai dai wata rana irin ka fita aiki ko ka fita yin wani abu a waje sai yunwa ya kama ka to wannan dai za ace mutum zai nema abincin titi ya ci. Ba wai ban taɓa cin abincin titi ba, na taɓa ci. Sai dai ba zan iya tuna kamar so nawa ba domin gaskiya ba abun da na saba yi ba ne. Garan nema gidan abinci mai kyau in shiga in ci. Amma abincin titi kam gaskiya bana son ci. Abu dai kamar awara to abu ne wanda bara kana dafawa a gida kullum ba. Kuma ba kowane gidan abinci ne suna saida awara ba sai dai a kan titi. Saboda haka kuma awara ko ɗan wake ko taliya wannan kam gaskiya bayan da na iya ina zuwa in saye su a kan titi ko in aike ƙannena su je kan titi su saya mini. Matsalar abincin kan titin shine wata rana basa dafawa da kyau, wata rana kuma za su bari yayi sanyi, wata rana kuma basa man dafawa da tsapta. Zaa ka ci sai ka zo ka samu ciwon ciki ko gudawa shine matsalar. Saboda haka gaskiya abincin titi ba abu ne wanda nake son ci ba. Amma dai in ya kama dole zan na cin shi wata rana. Abu kamar awara da su ɗan wake. Wasu abincin titi kuma suna da kyau kuma suna taimakawa mutane da yawa mutane masu aiki a bakin titi su ƴan da ko su masu tuƙa mota. Amma ni kam gaskiya bana son cin abincin titi.

Wannan tambayan babban tambaya ne. Menene nake jin tsoro? Kaman a cikin dabbobi ne ko kuwa abubuwan rayuwa? In dai a cikin dabbobi ne. Gaskiya ni bana son maciji gaskiya ko kaɗan. Ban san mamman akwai mutum da zai so maciji ba. Da kuma time da in lokacin da ina yaro ina jin tsoron kare. In har an aike ni in je shago in saya abu, shagon bai da nisa, bai wuce in yi takawa ashirin ko talatin ba. Amma don tsoron kare zan zagaya in yi gamon takawa ɗari biyu in je in saya abun in koma. Domin yadda bana son kare ko kaɗan. Amma dai da duk tsoron karena gaskiya kare bai taɓa cuze ni ba. Ina gan ko dun tsoron ne, ina gudu kuma bana zuwa kusa da su saboda haka basu taɓa sun cuze ni ba. In har kuma kuna maganan tsoron abun rayuwa ne, sai gaskiya a rayuwa abunda nake jin tsoron shi shine a zo a nuno cewa masu na girma ban yi kuɗi ba. Gaskiya kullum ma ina tuna da abun nan ina jin tsoro. Ni na girma ne a gidan da ba wai muna da kuɗi sosai ba. Amma dai iyayen mu gaskiya sun yi gurgudun ƙarfinsu sun kai mu makaranta sun taimaka mana. Kuma ina da ƙanne guda uku. Abun da nake so yanzu shine a nuno cewa na gama makaranta, nayi kuɗi, in taimaka wa mahaifiyata, in taimaka ma ƴan uwana. Saboda haka wani abu ɗayan da yake bani tsoro shine in har a ce wani abu ya faru an zo an nuno ban yi kuɗi ba ko kuwa abun da nake nema a rayuwa ban cimma burin sa ba. To gaskiya wancan abun yana bani tsoro sosai. Amma dai in Allah ya yadda wancan ba shine fata na ba. Fata na shine in gama makarantar nan, in yi kuɗi, in taimaka wa mamata, in taimaka ma abokanai na, in taimaka ma ƴan uwana har da mutanen anguwan mu har da ma waɗanda ban sani ba. Saboda gaskiya in har ban samu wannan ba za a samu matsala. Wa innan ne abubuwan da nake jin tsoron su.

Eh ƙwarai kuwa ina amfani da mataimakin murya. Mataimakin murya gaskiya yana taimako sosai domin wata rana har ina aiki baran so in bar aikin da nake yi in ce zan ɗaga waya in duba wani abu ba. Saboda haka zan iya yi magana kawai mataimakin murya din zai shiga waya yai mun abun da nake so. Misali a ce ina son kira mama ta sai kuma hannuna yana jike da ruwa ina wanke wanke ko wani abu. Zan gaya ma mataimakin murya in ya kira mama ta kagan mataimakin muryan zai iya kira sai muyi waya. Kuma ina amfani da mataimakin murya daban daban. Akwai wani ana ce da ita Google, akwai wani ana ce da ita Bixby. Time da nake da Apple phone ma akwai wani nake aiki da ita ana ce da ita Siri. Gaskiya mataimakin murya yana da amfani sosai sai dai matsalar shine ta gefen nan inda babu yanar gizo gizo sosai ko babu karfi na yanar gizo to wata rana ke samun matsala ta wurin network. Amma dai amma don wancan ba gaskiya mataimakin murya yana da amfani sosai.

Yadda nake bayar da ra'ayi aiki shine, kafin in buɗe bakina in bada ra'ayi sai na zauna, na yi lissafi cewa abun da zan faɗa nan yana da muhimmanci. Ba kowane abu ne za ka bada ra'ayenka a ciki ba. Wasu mutane basa so ka basu ra'ayinka, wasu kuma suna so ka bada ra'ayinka amma ka shiga bada abun da bai cacanta ba ko kuwa abun da bazai taimake su ba. To, mara masu sake su ji ra'ayinka ba. Saboda haka ni kafin bada ra'ayina sai na san cewa abun nan fa da nake son bada ra'ayina, abun da ni na sani da kyau ko kuwa abu ne wanda na taba yi a da, abu ne wanda na san shi ciki da waje. In har na san abun sai zan zauna in yi lissafi ko in yi tunani, to wane ra'ayi ne zan bada, mene zan yakara akan abun nan, mene zan gaya musu wanda zai taimake su a cikin abun da suke yi nan. To, kungan haka ne ya kamata a yi. Sannan bada ra'ayi ma, ba wai kawai zan jan same su a cikin mutane in bada ra'ayina ba. Akwai wa'inda basa so ka basu ra'ayinka a cikin mutane. Zai zama kamar kana gaya musu cewa basu san me suke yi ba. In ka san mutumin yana da irin wannan halin sai ka same shi a gefe shi kaɗai, ka zaunar da shi ka ce mishi "to, ga wannan ra'ayi fa nake son ba ka, abun nan na taba yi shi a da ga abun da na yi kuma gaskiya ya taimake ni. Kai mun har kana so, za ka iya ka gwada". In har kuma ana aiki ne gabaki daya sai ka kira mutanen ka zaunar da su ka gaya musu ga abun dafa kake so ka faɗa. Wannan ra'ayinka ne kuma zai taimaka a cikin wurin aikin nan. In ka faɗa musu, in sun karɓa ka gan abu yayi daidai kenan.

Eh ina cire takalma a gida. Ba mu shigan cikin ɗaki da takalma a gidanmu kamar yadda wasu suke yi. Kun gan mu ba mu ƙasan turai muna zama a Najeriya ne. Saboda haka akwai kura ko ta ina. In har ka fita kaɗan yi tafiya kaɗan ko kaɗan yawo kaɗan takal-takalman ka za su yi datti sosai. Saboda haka in ka koma gida in ba ka cire takalma ba aka shiga ɗaki haka da shi, za ka sa datti a cikin ɗaki. Don dalilin da ya sake nan ba mu shiga cikin gida da takalma. Amma dai in har in da ka je in ba wani datti ne sosai ba, watakila ka fita daga cikin gida ka shiga mota sai ofis inda babu kura. To in ka koma gida, za ka zo ka shiga cikin ɗaki da takalma. Domin dai gaskiya ba na shigan cikin ɗaki da takalma. Sai dai ko wata rana har na yi shiri zan fita zan je gun aiki ko zan je aji sai na sa takalma na amma na manta da wani abu a cikin ɗaki kuma ba wanda yana cikin ɗakin wannan zan iya gaya mashi ya ɗauka abun ya miƙa mini. To shi ne watakila in har kuma ina kyuyan cire takalmin ko yana sauki. To zan iya shiga cikin ɗakin da takalma sai in je in ɗauka abun da nake so. Koda shike in har mun cire takalma mu ma a ɗakin muke ajiye wa sai dai ba wui zamu na taka a cikin ƙasan ɗakin da takalman ba ne. Saboda ƙasan ɗakin in mun sa kafet in ka taka da takalma zai yi datti kuma kafet in ba wuri irin wanda za ka wanke shi da sauƙi ba ne. Irin mai auduga ne ba me, ba me leda ba. Saboda haka ba mu, ba mu taka a cikin ɗaki ko kuwa cikin gida da takalma. Ba na, ina cire takalma in har na shiga cikin gida.

Gaskiya dangantakar mu da shugaban aiki yana da kyau sosai. Don shi shugaban aikin mu wani ne mai hankali. Saboda haka ba ma samun damuwa da shi ko ba a wurin aiki ba ma muna da dangantaka mai kyau da shi. Shi mutumi ne wanda in kana da damuwa ko wani lokaci za ka iya ka je ka same shi, ka faɗa mashi dai gashi damuwan da kake da shi. Kuma mutum ne wanda zai saurare ka. Mutum ne wanda in har ka yi laifi zai kira ka ya zaunar da kai, ya gaya maka laifin da ka yi sai ya koya maka yanda za ka yi abu daidai. Ba irin wanda kawai in har mutum ya yi laifi sai su fara faɗa su fara zagi ba. Kuma shi yana da fara'a sosai a wurin aiki. Ba ya haɗa fiska. Kullum dai a wurin aiki in har ya zo ba za ka gan shi ba wurin aiki ya canju ko kowa ya fara haɗa fiska domin oga ya zo ko kuwa shugaban aiki ya zo ba. Amma ko zai na murmushi kowa zai na fara'a. Wata rana ma in har akwai abu-kaman sallah ko murnan Kirsimeti yana iya ƙara albashi domin mutane su samu su siya abu a gidajen su. Wata rana kuma zai iya ya siya abinci ma kowa da kowa a wurin aiki. Wata rana ma yana iya gayyace mu, mu 'yan ƙasan shi a wurin aiki mu zo gidan shi mu ci abinci, mu sha ƙata a gidan shi wata rana. Kuma har kuɗi wannan yana iya ɗauka ya yi kyauta. Amma shugaban mu na da wanda ya kafin wannan gaskiya shi ba haka yake ba. Wancan bai da fara'a sosai kuma in har ka yi kuskure zai zage ka, bazai gaya maka a inda ya kamata ya gaya maka ba. Bai zai gaya maka yadda ya kamata ya gaya maka ba. Kawai zai na ɓata rai har ma zai iya koran ka a wurin aiki. Amma wannan in gaskiya yana ƙoƙari. Sai dai matsalar shi ne in har wata rana an samu shugaba mai hankali, za ka ga mutanen wurin aiki ɗin sai suna wasa da abun. Ba za su yi aikin su yanda ya kamata ba domin sun san fa shugaban nan shi yana da hankali, shi bai da damuwa, shi yana da fara'a. To wata rana kuma shi ne matsalar da muke samu a wurin aiki. Amma dai ina zonar da masu aikin wata rana in ba su shawara, cewa dai tun da mun samu shugaba mai hankali kamar haka kar muyi wasa da hankalin sa. Kar mu ɗauka hankalin sa, mu mai da shi abin banza, mu zo mura sa ba ma yin aikin mu yanda ya kamata. Shi ne abin da nake gaya masu. Gaskiya shugaban mu na da hankali sosai kuma dangantakar mu yana da kyau.

Launin tawada da nake aiki da shi guda biyu ne. Ina aiki da kalau baki da kuma ina aiki da kalan da ake ce da shi a turanci blue, kalan bula ke nan. To guda biyun nan ne nake aiki da shi. Ba ni kaɗai ba ma, ina gan kowa da kowa dai guda biyun nan ne suna aiki da shi. Amma dai yawancin an fi aiki da tawada mai kalan bula domin ba kowa ne yake son kalan baki ba. Ni kuma gaskiya kalan baki ya fi mini. Sai dai wasu malaminmu in basa so ɗalibi na musu rubutu da tawada mai kala baki. Domin ni kuma na fi son kala baki in domin bakin yana kama da fensir. Kuma ni kalan fensir ko kuwa rubutu da fensir yana min kyau sosai. Kuma har zan je jarabawa ina ɗauka bakin tawada ne kaman guda biyu ko guda uku haka. Wata rana kuma ina ɗauka da bakin da mai kalan bula. Akwai jarabawan da za a iya bar mu muyi rubutu da tawada da wanda suna da launi daban-daban fiye da ɗaya. Irin wancan jarabawan to zan ɗauka tawada mai kalan bula da kuma shi tawada mai kalan baki. Amma dai ni na fi so aiki da tawada kala baki ne. Amma kuma yanzu yanda nake maganan nan ina da tawada kusan guda huɗu amma dukansu kalan bula ne. Ban san ya abin ya zama haka ba. Ko da shike ba ni ne na saye su ba, an kyautar mun dasu ne. Amma har ni da kaina ne za mu fita inje siya tawada to kalan baki ne nake so. Bana son launi bula. Ina so mai bikin launi. Shi ne ya fi mun daɗin rubutu kuma da shi na fi iya rubutu. Don tun ina karami, tun ban shiga babban makaranta ba, na fara koyan rubutu da tawada mai kalan baki ne. To shi ya sa ba na so in canza shi zuwa mai kalan bula ko kuwa wani launi daban.

To ni dai a wurin kasuwanci zan iya cewa abin da ya fi muhimmanci shi ne faɗin gaskiya. Gaskiya bai kamata mutum ya yi kasuwanci ba da faɗin gaskiya ba. Karya a wurin kasuwanci yana da babban matsala. Don ni na taɓa yin kasuwanci kuma abin da ya sa kasuwancina na da ya faɗi shine yasa an yi min karya. Mutane suna karya sosai a kasuwanci. Wani ne ya zo shagona wurin kasuwancina ya ce in bashi kaya. Na bashi kaya muka yi lissafi gaba ki ɗaya dai dai kuma mutumin ne wanda ya saɓa zuwa shagona ya karɓa kaya sai daga baya ya kawo mun kuɗi. Ba yau muka fara irin wannan kasuwanci da shi ba. Na ba shi wannan kayan bayan sati ɗaya na jira kuɗin nan ya shiga bai shiga ba. Mutumin nan haƙa ya ta mun karya cewa gobe ne, jibi ne haka mutumin nan bai tura min kuɗi ba. Lokacin da ya kamata in yi sari a shago ya zo gashi babu kuɗi a ƙasa. Domin kuɗin nan duka yana wurin mutumin nan amma ba yan da na iya na nema in karɓa bashin kuɗi a wurin mutane ban samu bashi ba. Haka kenan wancan kasuwanci ya kurmushe. Amma dai yanzu na fara sabon kasuwanci kuma wannan sabon kasuwanci abin da nake yi shine kafin in baka kaya akan bashi sai na san cewa kai wannan dai eh mutumi mai gaskiya ne. Saboda haka faɗan gaskiya babban abu ne a cikin kasuwanci. Ba na faɗan gaskiya kuma ya kamata mutum ya ajiye cuɗanya me kyau da mutane a wurin kasuwancinsa. In kana da cuɗanya mai kyau da mutane a wurin kasuwanci za suna ba ka shawarwari, za suna nuna maka hanya. Ba kamar a ce ma kai ne sabo a cikin irin wancan kasuwancin ba su kuma a ce sun dade a ciki. In akwai abin da baka sani ba za su koya maka. In akwai abin da bakayi daidai za su nuna maka. Da wai ka je ka fara kai kaɗai ba ka san yanda ake yi ba, baka taba ka yi a baya ba kana yi kawai yadda kan ka ya gaya maka. To kasuwancinka din bazai ci gaba ba. Saboda haka faɗan gaskiya da kuma cuɗanya me kyau da mutane a wurin kasuwanci sune abu masu muhimmanci sosai.

Yanzu dai a gidanmu inda nake zama ina kuma kauye launin bangonmu baki ne amma kuma anan a makaranta inda nake karatu launin bangonmu fari ne. Amma launin bangonmu na gida bakin nan gaskiya yana bada dariya. Mutane sunce basu taba su kalli gidan da launin bango baki ba amma kuma ban san me yasa babana yace yana so yasa launin ya zama baki ba. Bakin dai yana da kyau sai dai ta gefen nan gefen Najeriya mutane ba su saba da irin shi ba. In ka je ta kasan waje ta gefen Turai mutane da yawa suna aiki da launi baki ma bango amma ta gefen nan gaskiya ba saba aiki da shi ba. Watakila ko sai kalan bula. Makarantar da nake kuma launin fari ne amma in har ko ɗalibi na cikin ɗakin kuna so ku canja launin ko kuwa launin yayi datti ko ya sufa yaya ku siya duk kalan launin mm ku canja a jikin bango in. Na mu ma an taɓa canjawa dama ba fari bane kalan bula ne amma sai ɗaliban ɗakin suka canja kalan suka canja launin suka mayar dashi fari kuma gaskiya farin na da kyau sai dai damuwan launi fari shine yana iya rike datti. In abu kadan ya taɓa ko muna dafa abinci a ɗaki sai ko mai yayi tsalle in ya taɓa jikin bango bango zaiyi canja kala saboda haka shi yasa wasu basa son farin launi a jikin bango. Amma mu dai muna so na mu in kawai dai muna hankali kar mu bar datti ya taɓa da kuma muna goge shi. Za mu nema tsumman mu jiƙa da ruwa sai mu goge in har datti ya taɓa da wuri-wuri in maƙaban har mun bar dattin ya jima a jikin bango to bango zai kama datti. Amma wasu dai ban san yadda suke yi da bangon su ba. Mu dai launin mu fari ne kuma gaskiya muna jin daɗin shi.

To, mudai burin mu a wurin aiki shine mu samu wurin aikin mu ya kawo kuɗi. Ina gan inƙata tambaya kowa a wurin burin aikin shi shine zai ce burin aikin ya kawo kuɗi. Amma mudai tun da muna aiki a asibiti ne, ba kawo kuɗi ne kaɗai burin aikin mu ba. Burin aikin mu na fari shine mu samu mu taimaki jama'a. Mutane sun zo da rashin lafiya, mu samu mu nema musu damuwa, mu basu damuwa, mu samu nema damuwarsu, mu basu magani don a makantar da wancan damuwan. Banda dashi kuma shine mu samu kuɗi a wurin aikin. Akwai wuraren aiki da yawa, akwai asibitoci da yawa, amma yane mutum zai yi ya sace ba na shi asibitin ya zama daban. Shine in har ka san yadda za ka kula da marasa lafiya da kyau. Wasu asibitoci in har marasa lafiya sun zo, za ku kalla masu aikin asibitin ba sa kula da su, ba sa ma jin maganarsu. Amma a nan mu gaskiya muna ƙoƙari mu kasa kunne, mu ji damuwarsu da kuma mu nema musu yadda za mu yi mu cire wancan damuwa. Kuma gaskiya wata rana muna sauƙaƙawa kaman kuɗin magani yanzu a asibitin mu, muna rage shi sosai. Ko da shi muna aiki da gwamnati suna ɗan taimaka mana domin mu samu mu saukar da kuɗin magani in ba mu aso kuɗin magani ya yi tsada ma marasa lafiya. Don wasu suke zuwa daga ƙauye ne, wasu manoma ne, ba kuɗi ne sosai a wurinsu ba. Ga rashin lafiya kuma zai zo ya kama su in ba mu taimaka musu mu saukar da kuɗin magani ba. To gaskiya abin akwai damuwa sosai. Shine abin da muke yi a wurin aiki.

Gaskiya ne bana sauraron rediyo. Ina da babban waya, akwai abun da yake yi a kai wannan ina gan ya fi mu sauraron rediyo. Sai dai lokacin da muna girma a gida, mama na tana son sauraron rediyo sosai. Da kuma akwai wani maƙwabcin mu a gida shi ma yana son sauraron rediyo sosai. Da safe irin ƙarfe shida zai farga zai kunna rediyon shi ya aje sai mu na jin wasiku a ciki, mu na jin abun da yake faruwa a duniya. Amma yanzu da mun girma, kowa ya samu babban waya, kowa ya samu kwamfuta toh sai mun zo mun dena jin rediyo. In muna so mu san abun da yake tafiya a yanar gizo, zamu shiga wayar mu ne kawai ko mu shiga app ko mu shiga kwamfuta. A can zamu gani sai mu karanta. Kuma yana ganshi gaskiya yashi yashi. Yanzu dai zamanin rediyo ya fara wucewa. Sai dai tsofaffin mutane suma ɗaya ɗaya ne. Amma yawancin mutane yanzu gaskiya ba a sa ke amfani da rediyo kamar yadda ake amfani da shi da. Kowa yanzu yana ganin a waya ne kawai ko kuwa zai kalla abun da yake faruwa a TV. Amma rediyo kam, ni ma na manta mai yaushe na gan mutum da rediyo. Ya jima na gan mutum yana yawo da rediyo. Amma dai har yanzu rediyon yana da amfani sosai. Domin tsofaffin nan ba kowane zai so yana riƙe waya, yana shiga waya yana duba abu ba. Kuma wata rana aiki da waya ma dogon, ma dogon, ma dogon lokaci yana iya ɓata ido. Saboda haka jin rediyo gaskiya yana da amfani ta wannan fushi.

Abin sha da na fi so gaskiya shi ne lemo na kwalba. iNa gan na fi shan lemun kwalba sosai. Amma sai dai an ce shan irin abubuwan nan yana da illa a jiki, kamar su coke, su sprite, su fanta. An ce kar mutum yana sha da yawa zai ya kawo ciwon siga ko kuwa ya kawo ciwon jiki. Amma dai ina sha, sai dai ba a kullum ba, ba a kai a kai ba. Irin sau biyu a sati watarana, dan zan je in saya shi fanta wato lemu na kwalba kenan sai in sha ko an ce na dafa abinci, wani abinci mai daɗi kamar shinkafa haka. Kuma ba na so in ci shinkafan shi kaɗai, zan je in hada shi da abin sha kenan na kwalban sai in ci tare da abincin. Amma kuma akwai wani aboki na a ɗakin mu wanda shi ba ranar da zai wuce bai samu abin sha ba. Kullum sai ya sha ko coke ko sprite ko fanta. Amma ni dai gaskiya ba zan iya ba. Ko don din nan ba ma kuɗin gaskiya ba zan iya ina kashe nera ɗari biyar kowane rana ina siyan abin sha ba. To wancan ma yana cikin dalilin da ya sa ba na siya a kullum a kullum. Amma har son samuwa ne. Gaskiya ina son abin sha sosai. Akwai wayanda an ce basa da illa a jiki, kamar wayanda ake samun su daga cikin ruwan ƴaƴan itace. To irin wancan ko ka sha kowane rana bai da wani illa a jiki. In na ji nayi kuɗi ina so irin su ne wanda zan koma sha. Damin in samu ina shan kowane rana kuma ba zai mun illa a jikina ba.

Eh ƙwarai kuwa ina iya salle igiya. Abun da muke yi ke nan da muna girma, amma yanzu gaskiya ya jima ban salle igiya ba. Kuma shi sanda igiya nada kyau, banda dai ace shi wasa ne kuma yana da kyau. Ban da shi wasa yana da kyau domin motsa jiki. In har mutum yana so ya yi rame, salla igiya ma yana cikin abunda mutum zai iya yi wanda zai sa shi ya motsa jiki ya ɗan rami. Da muna girma dai muna salla igiya sosai. Muna yi kala daban daban. Akwai wanda kai kaɗai zaka riƙe igiyan da hannu biyu sai kana wainawa kana sallakewa. Wannan kuma mutane guda biyu wani zai siya a can wani zai siya a ɗayan wurin, sai su riƙe igiyan suna wainawa sai kai ka zo ka shiga kana sallakewa. Gaskiya kun tunashi mun da abun nan, abun yana da zaɗi sosai. Kuma akwai irin igiyan ma na sallakewa wanda yanzu turai suke yi. Wannan har kana sallakewa zai na kirga maka ko so nawanne kayi salle. Saboda in ka gama ka san yawan adadin sallan da ka yi. Sai dai ya jima ban yi ba kuma yanzu na ɗan yi jiki kaɗan. Amma ko da jikin dai nasan in har na samu igiya zan iya in yi sallar igiya mai kyau.

Eh muna ajiye dabba a gida. Mama na tana ajiye kaji. Muna ajiye akuyoyi ma a gida. Sai dai matsalar shi ne kaman kajin sun samu rashin lafiya sai suka fara mutuwa sai aka yanka sauran. Akuyan kuma da an zo wani biki a gidan mu sai an ɗauka waƴanda suka rage aka yanka akuyan. Amma dai gaskiya muna ajiye dabba. Mama na ta su ajiye dabbobi a gida sosai. Yanzu kaman dabbar gidan da muke da shi kuma shi ne kare amma karen ba don ci ba. Mun ajiye shi ne kawai don zama ba wai muna cin kare ba. Amma su akuyan da kajin muna ajiye su domin ci ne. Kuma watarana zamu iya mu ɗauka mu sayar in har bukatar kuɗi ya tashi. Damuwan shi ne rashin lafiyan da kajin suke iya yi to in ba dai kana da magani ba ko kuwa kasa yanda zaka kiɓe su ba. Wasu kajin basa son zafi wasu kuma basa son sanyi. Saboda haka mata kasa yanda zaka yi amba kasani yanda zaka yi bama ka nema shawara daga wurin wanda ya saba kiwo ko ya saba ajiye dabbar a gida ya gaya maka yanda za ka yi. Don in har kaji ka fara haka kawai kajin za su iya su fara mutuwa sai su saka ka yi asarar kuɗin ka. Abu kaman akuyoyi kuma su basa da wani wahalan kiwo kawai dai in har da safiya an bude masu kofa sun fita sai da yamma zasu zo. Lamuwan ajiye abu kaman akuya shi ne sata. In har angu lwan da ka ke zaman dakwai masu sata sosai to za iya sata akuyoyin. Kaman makwabcin mu yanzu an sata minshi akuyoyi sun kai guda huɗu. Sun fita da safe sun tafi kiwo da yamma guda biyu kawai yanzu. Saura guda huɗun ba su zo ba. Shi yara anguwa ne suka kama su suka je suka sayar. Da ƙyar ya je kasuwa ya je ya sami sarkin kasuwa ya samu an kama akuyoyi guda biyu amma guda biyu a cikin huɗun kam har yau ba san inda suke ba. Gaskiya ajiye dabba a gida abu ne mai kyau. Duk wanda yana da gida babba wanda akwai fili to ya samu ya ɗanyi keji ko kaji ne yana dan aje wa. In akwai fili babba sosai kuma zai na haɗawa ko da akuyoyi ko da rago ko ajiye shanu nema akwai kyau. Domin watarana za ka ɗauka ka sayar in an samu lamuwan kuɗi ko kuwa in har za ayi wani biki a gida ba sai an je nema a siya nama a waje ba. Za ya ɗauka ɗaya kawai daga cikin dabbar gidan sai a yanka a yi biki da su.